Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Na taɓa tafiya kilomita guda huɗu da ƙafa amma a ganina ba zan iya tafiya kilomita huɗu kuma ba, sai kilomita biyu ko uku da ƙafa.

Yaya kake jin hayaniya? Gaskiya ne ba mai son hayaniya bane ko kaɗan. Musamman idan na cikin jama'a bana so hayaniya. Hayaniya yakan sa mutum ya birke tai kuma yakan tadde hankalin mutum kuma yakan sa mutum karya kasance. Don haka bana so hayaniya kuma baya kawo kiwon lafiya yakan sa mutum ya zarce idan hayaniyan ya yawa.

Kana fikicin tufafi? A'a babu, bana fikicin tufafi. Ba zan taɓa bar kai na haka ba. Harya kai lokacin da ba ni da tufafi wanda zan sa a cikin jikina, kamin kayana su kai inda zai kasa ko kuwa a ce ba ni da kayan ki wanda zan sa, zan kakan siya in ada, in kara wanda ni ke da su don haka bana fikicin tufafi.